Eh ina sanya safa kullum. A yanayin aikina na aikin kaki da nake yi, na kan saka boot sannan kuma boot ba ta sawuwa ba tare da, eh ba tare da an saka wato shi ainihin safa ba.